Eh, ina raba ayyuka ga wasu mutane musamman ma idan aiki ya kacame ko kuma aiki ya yi mun yawa, ta yadda ba zan iya gad gudanar da shi ni kaɗai ba sai in raba wa wasu domin su taimaka mun.